Na fi son lokacin kaman karfe biyu na rana. A lokaci din ne nake zuwa hutu. Watan in na kammala aikina, ina je hutu inda zan sharuwa sannan kuma in dakata na wain si'amin tochi kafin in cigaba da ayuka na wannan rana din kuma.

Ina haduwa da abokanen ciniki a wajen aiki. Watan in sun zo akwai teburin da mun ijiye inda muke je mu ansa tambayoyin su sannan kuma mu karba aikin da suka kawo. Da shike ni tela ne. Ina da inda nake rubuta sunansu da aikin da suka kawo. Sannan zan sa yaushe ne za su zo su karba. Sannan kuma sai in rubuta kuɗin da suka bayar. Amma ba su bayar da wani kuɗi ba to duk zan rubuta shi. Haka ne muke haduwa da abokan ciniki.

A gaskiya bana karban kira a wajen aiki. Domin da zaran mun zo wajen aiki muna ijiye wayoyin mu saboda kada ya samu mu dinga dannne dannen waya. To hakan yana samu, mu maida hankali akan aiki. Bana cika daukan kira sai dai in dai zan shiga aiki sannan kuma in na gama aiki.

Na fi son ice cream mai tsanyi mai ƙanshin madara. Abun da ya sa na fi son wannan, saboda tun ina ɗan yaro abun da aka fi ba ni kenan. To hakan ya sa ni na saba shan shi. Yanzu ma ko da kuɗina nakan cire in je in siya. Na gaskiya na fi son ice cream mai ƙanshin madara.

Eh kam ina sanya tabaru, ina da tabaru kala kala. Ina da tabaru fari, ina da baƙi. Duk ya danganta da wanda nake so in sa. Da rana in zan fita ina sa baƙi din. Fari din kuma wanda in har zan shiga waje ina sa farin tabaru dinnan.

H a fi son kallon fim iri na action. Fim na action na ke fi son kallo saboda ya fi sani in meyar da hankali in kalle shi a natsuwa.

Ina amfani da Telegram, ina tura sakonni da WhatsApp, ina tura sakonni kuma da app dina na messages wanda ya zo da waya ɗin kuma duk ina amfani da su.

Kyauta wande ne fi bayar ma mutum mai kyau.

A'a, gaskiya ban jure barkono mai yaji. Bana son barkono mai yaji. Na fi son mara zafi sosai saboda kada ya tayar mani da ulcer.

Eh ina tauna goro amma ba ana tauna goro kamar namijin goro. Na fi son goro ɗin nan mara ɗaci sosai. Amma ya kwan biyu ma da na ci goro, kwanan nan zan gangara unguwa in je in samo goro saboda in ci. Ina son goro sosai, na koya cin goro tun ina ɗan ƙarami.

Ina fara aiki kullum karfe tara. Bayan na tashi na yi addu'a, na yi wanka, na sa kaya sai in fita. In tashi in je wajen aiki. To kamin in kai wajen aiki yana kai misalin karfe tara. To a lokacin ne zan fara aiki.

Kai gaskiya ni bana son koke koke bai yi min daɗi sosai, ni ma bana yin shi. In na ji mutane na yi gaskiya baya yi min daɗi. To a haka dai ba yan da zanyi, in dai zan bar waje din, inda daman wanda zanyi in bar wajen ina tashi in bar wajen. Kamar ranan nan anyi rasuwa ah ta wajen gidanmu gaskiya sai da na bar wajen domin abun bai yi min daɗi ba.

Eh muna yin wuta da itace, muna yin wuta da itace sosai kuwa. Muna yin wuta da itace amma mamanmu yanzu ta siyo gas. Yawancin girkin ta da gas take Yawancin girkin ta da gas take yi.

Ina ajiye kuɗi a cikin jaka na. Akwai wani jakan da nake ajiye kuɗi amma dai na fi son in ajiye kuɗi a asusu ba kamar asusun waya nake, nu fi. Ba in ajiye shi a cash ba saboda bacewa da harkan ɓarayi kuma. Raina yafi kwanciya in na ajiye shi a asusun banki.

Muna da botiki da yawa a gida. Bokitin da muke da su a gida za su kai guda biyar, wata manya guda biyar sannan akwai karadu guda biyu. Guda biyu dinnan muna amfani da shi muyi wanka sannan soron bokitin mu, bokitin muna amfani da shi mu ɗiba ruwa daga famfo.

Eh ina yin kiran bidiyo, watan bidiyo call ke nan ba? Eh akwai wani abokiya na haka da take sanyan bidiyo call. In na gama aiki ko irin lokacin hutu na ya kai kaman karfe biyu tana kira na ta bidiyo call, sannan kuma da yamman dare in akwai wutar nefa tana kira ni sai muyi bidiyo call.

Lokacin hutuna a wurin aiki karfe biyu ne. Watan karfe biyu daga mun zo mun fara aiki daga karfe tara. Ba maganin hutu ba maganin ɗauka waya a yi kira ko a danni danne dannai a ci yanar gizo. Watan sai karfe biyu ne za mu iya mu je mu ci abinci. Sa'an nan za mu iya mu ɗan yi taɗi da juna. Sannan kuma mu yi da abun da muke so zuwa karfe biyu da rabi.

Gaskiya ina share gida sau da yawa a rana, ban da takamamman lamban da nake share gida. In dai gida yayi datti to nakan sharewa, amma kullum ina kokari in share gida sau ɗaya a rana. Amma dai in kamun ranan ya ƙare yayi datti, nakan samo tsintsiya kuma in share.

Eh kujeru na suna da daɗin zama sosai kuwa. Watan abin da ya sa kujeru na na da daɗin zama saboda yana da katifa wanda na sa a kasan shi. Saboda ni na kasance mai zamane sosai saboda haka dole in sa kaɗa ɗuwa wuna ya yi kanta.

Ah, na fi son kayan ɗaki kala kala, waton wanda za su sa ɗakin ya yi kyau. Ina son kujera, ina son TV, ina son carpet da duk suransu da duk abubuwa wanda zai sa ɗaki ya yi kyau duk su nake so a cikin ɗaki. Toh, bazan iya in ce ga irin wanda nake so ga irin wanda bana so ba. Ina son me quality waton wanda zai daɗe sosai.

Na fi son naman kaji. Na fi son cin naman kaji domin naman shanu yakan sa mun hakorina yayi zafi. In na tona naman kaji hakorina yana yi min zafi abin da ya sake nan na fi so in ci naman kaza saboda shi yana da taushi sosai. Ko jiya ma sai da na ci naman kaza, watan da na shiga gidan maƙwabtan mu sun ba ni naman kaza na ci.

A'a, ina taimakan ma mutane a, a dama kala kala. A daidai karfina kuma, kaman in naga masun bara ina taimaka masu da kuɗi. Wasu kuma masu neman tufafi ina zaba su kayana wayinsu wanda masu ɗan kyau in basu saboda su ma su samun abun sawa. Wainan ɗan abu kaɗan ne da nake yi saboda in taimaka ma mutane.

A'a, a gaskiya ba na rike riga a cikin aljihu na. Na kasance mutum ne wanda in ina tafiya hannuna guda biyu suna waje. So da yawa ina rike wayana a hannuna in ina tafiya to gaskiya ba na rike riga na a cikin aljihu na. Inda ina son rike riga sai dai in sa shi a wani wajen daban.

Wasan da nake sanyi shine na buga kwallo, watan kwallon ball. Batura yake ce dashi football. Ina son buga kwallon ball, yamma in na samu sarari, in na samu dama nakan sa kayan kwallo na, in shiga fili in je in buga ball.

Ina mike jiki da safe sosai kuwa. Watan inna tashi ina miƙe jikina saboda duk su warware. Kwanciya tsawan, eh, awowi daban daban. Ai ya kamata in mutum ya tashi ya mimmiƙe jiki saboda jini su zagaya jikin.

Ina da waje da hanyoyi da dama yadda nake dangantaka da kasuwanci. Watan kamar abokan kasuwanci na ina tura musu sako kaman lokacin, eh, a, eh, birthdayn su, in tura masu happy birthday sannan kuma.

Ina kwana a saman gado ne ba a ƙasa ba. Ko a yanzu ma ina saman gadona ne domin na zaba in yi wannan aiki ɗin recording ɗin nan da dare inda ba zan samu surutu ba kuma ina hutu a kwanciyan haɗa kwanciyan hankali na a saman gado nake yin wannan abu ɗin.

Abun da nake tuna daga yaro shine nan wasannin da nake yi lokacin da nake yaro. Wato lokacin da nake yaro na kasance mutum ne mai wasa sosai. To abun ya sa ina tuna lokacin yanda muke wasan da gwangwani. In je in samo gwangwani, in haɗa motan gwangwani. Na tuna motocin da nake haɗa da kara. Duk lokacin da na tuna da daɗin nan sai in ji abun ya burge ni.

Ina cin abinci a wurin aiki, a wani ɗan rumfa wanda yake tsallaken titi daga wajen aikin mu. Waton in karfe biyu ya yi, nakan dakata da duka aikin da nake yi domin wannan ne lokacin ƙaryawa. Sai in gangara in je can ci abinci dina, watan abincin rana.

Ina neman izinin hutu watan. In ya kama dole ko na ji gajiya sosai, nakan yi ma ogan mu magana. Kuda shike nima na kasance mai jagoran mutane ne amma dai kamar yadda aka ce gaba da gaban ta, ina je nema izinin hutu daga wajen oga na gaba da ni kenan wanda ya ɗauke ni aikin. Shi ne nan nake nema izini a wajen shi kamin in huta.

Muna ajiye makullin mu a kusa da kofa in mun buɗe ƙofar. Sannan kuma in mun gama aiki na rana din, muna kulle shi ne mu bama wata mata maƙwabciyarmu wanda take da shago. Saboda duk wanda ya zo da sauri, duk wanda ya fara zuwa ya karɓa wannan maƙullin nan, ya buɗe maƙullin, ya buɗe ƙofar, yayi shara, ya jira mu kamun mu zo.

Danginmu a gida akwai yawa sosai. Ba zan iya kirgawa domin danginmu akwai yawa sosai. Muna nan da yawa, za mu kai ɗari ko ɗari da wani abu. A kalla za mu kai ɗari da biyar.

Ina amfani da gidan sauro waton net saboda cizon sauro bai yi mun daɗi a jiki. Saboda gudun cizon sauro din nan ya sa ni na kafa net. Ko yanzu ma haka da nake kwanciya a ɗakina ina da net. Ina cikin net ne saboda kada malaria ya kama ni.

Na fi son jan fure, watan rose flower ke nan ba? Na fi son rose flower. Masoyi yana ta kawo min wani rose flower, watan jan flower. Yana nan a ɗakina daga an shiga. Zaka gan shi, na hangin ɗin shi kullum da safe in na tashi in hange shi.

Ina cin abincin rana a misalin karfe biyu ko karfe biyu da rabi. Watan a lokacin ne nake samun break na hutu, to a lokacin nake cin abincin, nake cin abincin rana.

Muna ajiye takardun aiki a waje mai tsabta inda ba zai yi saurin datti ba inda yage wa ba za a samu illan yage wa da wuri ba. Saboda takardun aikin mu ya kasance abu ne wanda akwai bayanai masu muhimmanci. Saboda haka ba ma so mu yi wasa da shi ya ɓace ko ruwa ya fadi a sama ko ya yage.

Sosai kuwa, na iya kwafin bayananmu sosai ma kuwa saboda ni na iya rubutu da karatu. So saboda haka na iya, ni ne nan ma nake ije bayanai a takaddun aiki.

Launin bangoginmu shine nan blue, sky blue da navy blue shine nan launin bangon wayan aikinmu. Sannan tiles ɗin ƙasa, ƙasa ɗin an sa tiles ne, waton farin tiles. Gaskiya yana da kyau sosai, kalan na da kyau sosai, shi launi ɗin a masu bangogi ɗin blue ne.

A gaskiya na ƙin zama mutum ne mai kula da duk wani magana wanda na sirri ne. Watan duk wani in ya bani sirrin sa bana faɗe shi ma kowa. Sannan bayanai din abokan kasuwanci na ina ɓoye su, wanda ni kaɗai zan iya amfani da su, ni kaɗai zan iya gan su.

Eh gaskiya ina yin ciniki a kasuwa, ina yin ciniki a kasuwa. Shiyasa kullum sai na fita naje kasuwa na saboda a wajen nake samun na ci na yau da kullum. To in ban fita ba ai bazan samu ba. A gaskiya mun gode Allah yana bamu nasara. Duk kayakin da aka kawo muna iya mu ɗinke su mu bawa kwastamomi, watan abokanen kasuwanci.

Ba kowane sakonni na ke sa hannu ba, amma akwai waƴan su wanda dole suna sa hannu kaman za su iya su fita. Saboda kamar yadda na faɗa ko wani sashi akwai jagoran da ya ke kula da harkokin wajen.

Eh na iya busa saki. Ina busa saki amma dai sai dai ya kama ba wai kawai zan fara busa tsaki haka nan kai tsaye haka kawai ba, sai dai in ya kama ga abunda ya kamata mu busa tsaki to sai mu busa tsaki.

A gaskiya ina ba da ra'ayina a aiki. Musamman in an yi tambaya ko ana neman yadda za a magance wani matsala ko matsaloli. To ina faɗa nawa tunanin yadda nake gani yadda za a iya magance wannan matsalan nan. Kamar rana dinnan ogan mu yana tambaya yaya zai magance matsalar mutane wanda suke zo su ɗauka kaya su yi alkawari cewa za su ba da kuɗi amma dai sai su zo ba za su ba da kuɗi ba. To na zauna na gaya mashi, na ce mashi a kawai tsattsari cewa ba a ba da kaya lallai sai kowa ya biya kuɗin sa. Saboda haka ne za a dinga bi da kasuwancin. Ba za a dinga yin kasuwan-- tsarin da na kawo masa yana, yana aiki, yana taimin godiya. Na ce masa haka zai dinga yi dai.

Eh ina shan madara kuwa, ina shan madara sosai.

Abincin gargajiya da na fi so shine nan fate. Na fi son fate domin ko lokacin da ba ni da lafiya fate ne nan a ke yi mani in sha. Shiyasa ko da yaushe na fi son in sha fate.

Eh ina son ɗakina yayi haske amma dai ba lokacin da zan yi bacci ba. In lokacin da zan yi bacci ne ina son shi da duhu. So ba kowane lokaci nake son shi yayi haske ko yayi duhu ba. Ya danganta in dai zan yi bacci ina son shi yayi duhu.